Kana son ɗakin ka ya yi haske? Eh, ina son ɗakina ya yi haske domin ina matukar jin daɗi da farin ciki a duk lokacin da naga haske a cikin ɗakina. Haske ni'ima ne kuma abun farin ciki ne, domin kuwa yana kawar da duhu, yana sanya farin ciki a zukatan al'umma. Saboda haka ni ma nake matukar jin daɗi a duk lokacin da naga haske a cikin daɗina a cikin ɗakina.

Ina tabbatar da ingancin aikin ne idan na duba ƙa'idojin da aka bayar wajen tabbatar da wannan aiki. Nakan yi amfani da ilmina, tunanina da kuma nazarin hangen nesa da nake da shi wajen tabbatar da cewa an yi komai a bisa ƙa'ida da doka game da wannan aiki. Ina yin amfani da ilimina domin tabbatar da cewa wannan aikin an yi shi a bita turba na gaskiya da kuma aminci. Ina duba ƙa'idojin rubutu da kuma ƙa'idojin dokar tabbatuwar wannan aiki. Ina bibiya layi bisa layi, hanya bisa hanya, doka bisa doka domin tabbatar da wannan abu. Ina gane aiki ingantacce ne idan na ga cewa ya bi dukkan nin ƙa'idan da ake bukata. Sannan kuma ina gane cewa aiki bai inganta ba idan na ga cewa an samu kuskure a cikin ƙa'idojin wannan aiki. Ta haka nake gane aiki ingantacce ne ko kuma bai inganta ba.

Eh, ina yin kiran bidiyo. Domin kuwa lokuta da dama nakan kira abokaina, ƴan uwana da kuma iyayena ta hanyar yin bidiyon kira. Domin mu sadar da zumunta, mu gana da juna kuma mu tattauna akan abubuwa da suka tafi rayuwana da kuma rayuwansu. Ta hanyar yin bidiyon kira, nakan kalle su ta fuska da fuska a cikin waya, domin in tabbatar da yanayin da suke ciki, walau yanayin mai kyau ne ko akasin haka. Ta hanyar bidiyon kira nakan tabbatar da kuma nakan iya gane yanayi da kuma halin da wannan wanda nake yin kiran da shi yake ciki. Idan yana yanayi na farin ciki, zan iya ganewa ta hanyar yin bidiyon kira. Hakazalika kuma idan yana yanayi na bakin ciki, zan iya ganewa ta hanyar wannan bidiyon kiran. Ina matukar yin bidiyon kira sosai kuma lokuta da dama. Domin kuwa ina jin daɗin yin hakan sosai da sosai.

Eh, ina jurewa barkono mai yaji. Domin kuwa niɗin nan, mutum ne jarumin gaske, ko mai daɗi, ko mai zafi, ko mai wahala, na kan iya jurewa da yanayi da kuma halin da naɗinci kaina. A lokuta da dama, idan har naɗin ci kaina a cikin yanayi tare da barkono mai yaji, to hakan kuwa bai cutar da ni. Domin kuwa na kan jurewa, domin na yadda kuma na ƙaddamar da hakan a matsayin yanayi na ɗan lokaci kaɗan, ina jurewa barkono mai yaji sosai da sosai.

Ina amfani da hannun dama. Hannun dama shine hannun da nake amfani da shi. Domin kuwa ina yin amfani da hannun dama wajen yin rubutu. Ina yin amfani da hannun dama wajen cin abinci. Ina yin amfani da hannun dama wurin ɗaukan kaya. Duk wani abubuwa da nake gudanarwa na rayuwa na na yau da kullum ina yin amfani da hannun dama. Domin kuwa shine hannun da nake amfani da shi.

Ina amfani da wayana na tsawon sa'o'i bakwai a rana. Da safe idan na tashi nakan yi amfani da wayana na tsawon awa biyu. A cikin awa biyun nan nakan duba saƙonnin da aka turo min, nakan mai da saƙonnin da ya dace ga kowa, sannan kuma nakan duba labarai. Haka kuma nakan kira yan uwa da abokan arziki da dukkan abin da ya kamata. Ina yin amfani da waya da safe na tsawon awa biyu. Da rana ina yin amfani da wayana na tsawon awa biyu shi ma, domin kuwa duba saƙonni da mayar da saƙonni, kiran yan uwa da abokan aiki da dukkan abin da ya kamata. Da yamma kuma zuwa da daddare shi ma nakan yi amfani da wayana na tsawon awa bakwai. Shi ma domin duba saƙonni, mai da saƙonni, karanta saƙonni, kiran yan uwa da abokan aiki da dukkan abin da ya kamata. Idan kuka haɗa wannan jimillar awanni ya kama awa bakwai. Saboda haka nakan yi amfani da wayana na tsawon awa bakwai a kowane rana.

Ina cin abincin rana, karfe 1 na rana a kowace lokaci. Karfe 1 na rana shine lokacin da nake cin abincin rana na. A wannan lokacin, nakan yi amfani da shi domin cin abincin rana na kuma domin tabbatar da lafiya da kuma inganta lafiyar jikina. Abincin rana yana matuƙar amfani ga jikin ɗan adam. Hakan yasa ni ma nake amfani da wannan dama da kuma lokaci domin tabbatar da lafiya na sannan kuma da ƙara inganta lafiya na. Karfe 1 na rana shine lokacin cin abinci na.

Wurin aikinmu wuri ne mai tsaftar gaske, wuri ne mai kyaun yanayi, wuri ne da ake karrama juna tare da bawa kowa haƙƙinsa. Wuri ne da kowa yake ganin girman kowa kuma wuri ne da muke mutunta junanmu. Mun kasance a cikin yanayi mai kyau domin kuwa ana tabbatar da cewa an bamu haƙƙinmu. Ana yi mana duk abin da muke buƙata sannan kuma duk abin da aka ga zai cutar da mu to akan bamu kariya daga gare shi. Ina matuƙar jin daɗin aiki a wurin domin kuwa na tsinci kaina a cikin sabuwar duniya daga lokacin da na fara aiki a wannan wurin. Ina matuƙar son wurin sannan kuma ina farin ciki da wurin sosai da sosai.

Mutunci, girmamawa, taimakon juna shine babban dangantakar da ke tsakanina da abokan aikina. Ha ko da yaushe muna mutunta juna, muna girmama juna kuma muna taimakon juna. A duk lokacin da wani ya shiga cikin yanayi na baƙin ciki, abokan aikina sukan taimaka min wajen ganin cewa na shiga yanayi na farin ciki. A duk lokacin da abun farin ciki ya same ni, abokan aikina sukan taya ni murna tare da yi min Allah sanya alkairi. Abokan aikina akwai dangantaka mai ƙarfi, akwai dangantaka mai kyau, akwai dangantaka ta fahimtar juna sosai tsakanina da su. Komai muna yin sa a tare, kowa yana taimakon kowa. Sa'annan kuma suna taimako na abubuwa da dama idan ya taso min. Ni ma na kan yi iyakar bakin ƙoƙari na wajen ganin cewa na taimaka musu idan buƙatar hakan ta tasu. Ina son abokan aikina domin kuwa akwai dangantaka mai kyau tsakanina da su. Ina son abokan aikina domin kuwa akwai alaƙa mai ƙarfin gaske tsakanina da su.

A duk lokacin da ruwa yake zuwa, ina samun wuri mai kyau wanda yake a'rufe. In zauna in sa kaina a ciki domin kare kaina daga dukan wannan ruwa kuma domin kare kaina kada wannan ruwan ya taɓa ni. Domin kuwa na san cewa idan wannan ruwan ya taɓa ni, so rashin lafiya, zazzabi, mura ko wani nau'in rashin lafiya zai iya samu na. A duk lokacin da ruwa yake zuba, nakan samun wuri mai kyau wanda ruwa baya zuba. Na ajiye kaina, na rufe kaina a ciki. Sa'an nan kuma in ɗauko littafi na soyayya ko kuma littafi na tarihi in dinga karantawa. Wannan yanayi yana matuƙar burge ni. A duk lokacin da ruwa yake zuba, nakan ɗauki wannan littafi in karanta shi. Domin kuwa ina jin daɗin hakan sosai da sosai.

Eh, ina yin ciniki a kasuwa. Ina yin ciniki a kasuwa sosai da sosai kuma a kullum a kowane rana. Domin kuwa ina siyar da kaya masu ingancin gaske. A kasuwar da nake ni ne wanda yafi kowa siyar da kaya ingantattu. Kaya na sunfi na kowa inganci, kyau, araha da kuma rahusa. Wannan araha na kaya na, wannan inganci na kaya na da kuma yadda nake martabawa, girmamawa da kuma tabbatar da alaƙanta mai kyau tsakanina da kostomomina shine dalilin da yasa a koyaushe nake yin ciniki. Ina yin ciniki a kasuwa sosai. Domin kuwa ina sanya kostomomina cikin farin ciki, ina girmama su sosai, ina faranta musu rai, ina siyar da kaya mai ingancin gaske kuma kaya na suna da araha da kuma sauki. Shi yasa nake ciniki.

Ina jin hayaniya ne a matsayin yanayi na takurawa domin kuwa bana son hayaniya ko kaɗan. Hayaniya tana takurawa mutane sannan kuma tana hana mutane su kuni. Tana hana mutane aiwatar da ayyukan gabansu sannan kuma tana hana mutane yin aikin da ya kamata a kowane lokaci. Bana son hayaniya sannan kuma ina yin yakar bakin ƙoƙari na domin ganin cewa na nisanta kaina daga duk kowane nau'in hayaniya.